Ina duba kalanda kullum gaskiya ina dubawa kuma ina duba shi don in san date, in san yau wane rana ne. Kuma kalanda yana da kyau balle in mutum yana da aiki sosai da zai yi yanzu. Kun gan ai dole ai mutum ya dinga duba kalanda. Wasu lokaci aiki ya ma mutum yawa, mutum ma ya tashi ba zai ma san ranar da ma yake ciki ba. Kun gane? So dole a ce mutum ya, ya, ya dinga duba kalanda, ya san datti. Wasu lokaci akwai wasu hutaye da yawa da za ka ga mutane suna, suna mantuwa amma kalanda yana tunashar da mu domin mu san wane rana ne hutu. Akwai hutun Kirsimeti, akwai hutun Sallah, akwai Independence Day, akwai, akwai, akwai abun nan, akwai Easter Day. Kun gane? Akwai su dai da yawa. Akwai Mothers Day, akwai Fathers Day. So irin abubuwan nan gaskiya akwai, akwai yana sa mutane su san ma'anan kalanda kuma duban kalanda kullum. So ina duba kalanda kullum ina duba shi in san, in san abubuwa da yawa.

Ina farka da sassafe irin karfe takwas in nan. Wasu lokaci kamar karfe bakwai yawanci. Amma gaskiya wasu lokaci kuma karfe shida nike farkawa. So ina, ina, saboda ina da aiki da nike yi dole mutum ya dinga tashewa da sauri. Wasu lokaci kuma mutum ya dan yi mafarki kun gane sai idan, idan, idan farka ko irin karfe uku da safe in nan. Amma kasan tashi wannan ba tashi wan kwarai ba ne. Dole ka koma, ka yi bacci sai kamar karfe shida kuma in tashi. In tashi in yi wanka, in tashi in yi brush, in tashi in gyara gidana, in gyara ɗakina, in yi shiri sai in fita in tafi aiki. Lokacin da nike farkawa kenan gaskiya ina farka kamar karfe bakwai na safe lokacin da nike farkawa kenan. Amma wasu lokaci kuma in dai akwai hutu ne gaskiya ina kwana in kai kamar karfe sha biyu na rana. So wasu lokaci in ba aiki kamar lokacin hutu kasan mutum ya dai yin aiki, ya ya gaji, ya gaji, ya gaji. Dole ka ga mutum ya, ya, ya, ya, ya, idan, idan ji dadin hutunsa. So lokacin hutu dai gaskiya ina kai kamar lokaci kamar sha biyu haka. In kuma naje all night na dare kamar service na ɗare sai kagan wayansu lokaci na, na dawo kamar karfe biyar na safe, in yi bacci har shida na yamma. Amma in dai ana bi ne normal lokaci, asalin lokaci gaskiya karfe takwas na safe nike farkawa. Na gode.

Ina iya bada barkwanci. Bari in bada wani barkwanci, ku ji ko yayi dadi. Malami ya ce ma ɗalibi, "ina aikin gidanka da na baka jiya?" ɗalibin ya ce, "Wallahi malam na manta da shi." Malam ya ce, "to gobe kada ka manta da shi." ɗalibin ya ce, "to ai malam gobe ma zan manta." Ka gane? Ga shi nan ga bari in sake baku wani. Ga na mace ta ce ma masoyinta ta ce, "Kana so na kuwa?" Ya ce, "Eh ina son ki." To sai ta tambaye shi, "Ta yaya kana so na?" Sai ya ce mata, "Ga kuɗin da nike baki, ga airtime da nike kashewa, ga data." Barkwancin da nike dashi kenan guda biyu. Akwai su kuma da yawa da yawa amma bari dan sai a haka.

Eh ina raba ayyuka amma bari in gyara fahimtarka da kyau. Ba wai kawai ina raba aiki ba ne. Ina raba aiki da tsari da hankali. Sensei style. Ka zauna ka ji. Menene raba aiki a zahiri? Raba aiki yana nufin ka mika wasu ayyuka ga wasu mutane maimakon da dauki komai a kanka. Ba kasala ba ce, hikima ce. Idan kana son yin komai da kanka, za ka gaji, za ka tsaya wuri ɗaya, kasuwancinka ba zai girma ba. Me yasa nake raba ayuka? Ga gaskiya kai tsaye. Lokaci yafi kuɗi tsada. Aikin da wani zai iya yi a awa ɗaya, ni zan iya ɗaukar awani biyar ina wahala. Wauta ce. Ba kai nakefi kowa iya komai ba. Ka iya jagoranci, dabaru, yanke shawara. Wani ya fi ka iya rubutu, zane, magana da mutane, gudanar da al'umma. Raba aiki ya de da girma. Duk abin da kaga yana girma, kasuwanci, ƙungiya, al'umma suna raba aiki. Waɗanne ayyuka nake raba? Na raba ayyukan da ba su buƙatar ni kai tsaye. Ayyukan da suna cin lokaci amma ba su ƙara kima kai tsaye ba. Misali rubutu yau da kullum, bin sokoni, gudanar da al'umma, ayyukan tallace-tallace. Ni kuma na mai da hankali kan tsari, dabaru, shugabanci, yanke manyan shawara. Shin raba aiki ba haɗari ba ne? Haɗari? Eh idan kai mara tsari ne. Amma idan ka zabi mutane masu kyau, ka fayyace abin da kake so, ka sa ido, to raba aikin yana zama makamin nasara. Darasin Sensei ka rubuta shi. Idan kana yin komai da kanka, kai ma'aikaci ne. Idan kana raba aiki, kai shugaba ne. Don haka eh ina raba ayuka ba don bana iya aiki ba amma don ina son yin abin da ya fi girma fiye da ni. Idan kana so, zan iya gaya maka wane aiki ya dace a raba, wanne bai kamata ka raba ba. Yadda za ka fara ko da kai mutum ɗaya ne, ka faɗa zan gaya maku.

Eh ina fikicin tufafi amma ka saurara sosai ba wai kawai dinki ko zane ba ne. Fikicin tufafi kasuwanci ne, tunani ne, alama ce. Mene ne fikicin tufafi a gaske? Fikicin tufafi yana nufin ka tsara salo, ka zabi launi da yadi, ka san wa kake dinka wa, ka san abin da kasuwa ke so. Ba na gaya, ba na ga kaya na yi koyi ba. Wannan kwaikwayo ne ba fikici ba. Me yasa nake sha'awar fikicin tufafi? Gaskiya kai tsaye. Tufafi magana ne ba tare da baki ba. Kafin mutum ya yi magana tufafinsa sun riga sun yi masa magana. Ba baya mutuwa. Abinci ka ci ya ƙare. Tufafi ka saka, ka wanke ka sake saka. Kasuwa kullum tana nan. Alama ta fi dinki ƙarfi. Ba wanda ya damu da dinki kawai. Suna damu da sunan da ke jiki. Ina matsayi na a fikicin tufafi. Ba lalle ne ni nake yanke yanke yadi, dinka da hannu. Amma ni nake tsara salo, ganin babbar hanya, gina alama, hada mutane masu iya aiki. Wannan shine fikicin zamani. Abin da mutane ke kuskure. Mutane da yawa suna tunanin bari in fara dinki daga baya kasuwanci zai zo. A'a, ka fara dai tunanin kasuwanci dinki zai zo biyo baya. Fikicin tufafi ba wasa ba ne. Ba sha'awa kawai ba ne. Hanyar ce ta gani, ta gina suna, kuɗi da tasiri. Idan kana dinka ba tare da tsari ba kai ma'aikaci ne. Idan kana tunani, tsaro, tsara salo, gina alama kai mai fikici ne. Ka zabi wanne kake so ka zama. Ni na riga na zaba.

Eh ina duba kalanda kullum. Idan baka duba kalanda ba, kai ne kalandar mutane. Tansa ya fada kuji. Meyasa nake duba kalanda kullum? Saboda rayuwa ba ta tafiya da sa'a. Tana tafiya da tsari. Kalanda na gaya min gaskiya. Ba abin da nake so in yi, sai abin da dole ne in yi. Tana haɗa rudani. Ba na tashi da safe ina tambaya "yau fa kalandar ta riga ta amsa." Tana ƙare lokaci. Lokaci ba, baya dawowa. Idan baka tsara shi ba mutane zasu kwasheshi. Mutane da yawa suna yin kuskure suna cewa ina tuna abubuwa a kaina. Kai, kai ba kwamfuta ba ne. Ko kwamfuta tana da reminder. Yadda nake amfani da kalanda ina rubuta kome. Ina sanin lokacin aiki, lokacin hutawa, lokacin cigaba. Ina barin sarari don gaggawa ba rikicewa ba. Da rasin sense duk wanda bai sarrafa ranarsa ba, ranar ce ke sarrafa shi. Kalandar ba ta ɗaure, ba ta ɗaure ka, tana yantar da kai. Ka duba kalandar yau ko yau ne ya dube ka.

Abubuwa da yawa gaskiya suna saka in yi dariya. Dariya abu ne mai kyau. Mutum ya yi dariya, ya ji daɗi. Wansu lokaci mutum bai yi dariya ba, ba zai ji daɗi ba. Abubuwa da yawa suna saka ni in yi dariya. Na ɗaya, in mutum ya-- yana ba da tahiri da zai sa mutum ya yi dariya. In mutum ya yi magana jarice, ina zaune da abokanai, abo-abokina ya yi magana da ya sa ni dariya, zan yi dariya. In na ga abun da ya sa ni dariya kuma zan yi dariya. Abubuwa da yawa suna sani in yi dariya. Wasu lokaci matsalolin rayuwa na ma suna sani in yi dariya. Abun-- abubuwa ne suna da yawa. Wasu lokaci, ayyukan da suke faruwa a garina suna sani dariya. Amma gaskiya, abun da ya fi sani dariya shine comedy. In na zauna, in na galli comedy suna sani dariya. Suna sani dariya sosai, sosai sosai. Yauwa.

Ina amfani da hannun dama ba hannun hagu ba kuma haka aka haife ni. Tunda ni nake yaro na fara amfani da hannun dama kuma da hannun dama nake amfani da shi nake cin abinci, da hannu dama nake aiki da shi, da hannun dama nake rubutu da shi. Shi ai-- hannun daman shi nafi so na yi aiki da shi dan hannun ƙarfi na ke nan. Bana amfani da hannun hagu sosai. Ina amfani da shi amma ba sosai ba. Bana amfani da hannun hagu saboda in nayi amfani da shi, aikin bai min kyau kuma bai, bai bani kwanciyar rai kamar inda hannun dama ke bani. Kuma da hannun daman nan ina yin abun da naga dama amma da hannun hagu na zama bahago. Kunga abun da nayi eh na san kun gane amma hannun dama nake aiki da ita. A duniyan nan akwai mutane guda biyu. Akwai masu amfani da hannun hagu, akwai amfani da-- masu amfani da hannun dama. Masu amfani da hannun dama sunyi yawa kuma suna nan kowa na gani amma masu amfani da hannun hagu basu da yawa kaɗan ne su. Inda ace su biyu za suyi faɗa masu hannun dama za su ci saboda sun fi yawa. Yawwa shikenan.

Akwai muhimmanci a cikin abok-abokantaka. Kuma yanzu zan faɗa muku. Mutum, yin mutum yana da abokanai ko a cikin abokantaka ya kamata akwai waɗansu ayyuka da hali da zai sa abokanai su dace da juna kuma abokantakarku ya yi ƙarfi. Na ɗaya shine haƙuri. Ba inda a bun-ba inda a duniya da mutane biyu za su iya su zauna da juna su zama abokanai in ba da hakuri ba. Dole abokanai su yi hakuri da juna. So ina niman abokanai masu hakuri nima ana nimana in yi hakuri da abokanaina. Na biyu shine faɗin gaskiya. Aboki mai faɗin gaskiya ya fi aboki mai shiru mai ma ƙarya. Aboki mai faɗin gaskiya in ya gan kayi kuskure zai gaya ma, in ya gan kayi ƙoƙari zai gaya ma. Irin abun nan yana sa abokanai su yi girma tare da juna kuma su sa juna su ƙara kyau, su ƙara kuɗi, su ƙara ilimi, su ƙara abubuwa da yawa masu kyau. Na uku shine aboki mai kirki. Aboki mai kirki shine ace abokin da ba zai cute, ba zai cuce abokinshi ba. Yana nim-yana, yana niman abun da zai sa rayuwar abokinsa ya ƙaru kuma duk inda aka kira shi yana iya zuwa ya yi, ya, ya, ya goya bayan abokinsa. Irin abokanin da mutane ke bukata ke nan. Na hudu, aboki mara kiwiya. Abokin da bai da kiwiya shine ya fi kyau. In kana da aboki, abokin bai da kiwiya gaskiya za ka ji daɗinsa kuma shi karan kansa zai ji daɗinka saboda za ku sa juna ku yi girma, ku sa juna ku yi ƙoƙari. Kwarai, mutum da bai da kiwiya dole yayi girma, dole yayi ƙaru a, a, a, a, a, a tsarin rayuwarsa.

Eh, ina aiki bayan lokaci amma ba kullum ba. Bari in bayyana maku abin da ya sa na ce haka. Na ɗaya ka gani, mutum ya sami aiki dole ne a ce akwai abubuwa da aka kwatance da ya sa aikin ya zama haka. Abubuwa kamar lokacin da mutum zai fara aiki kuma lokacin da mutum zai ƙare aiki. To amma wasu lokaci saboda abubuwa da yawa da mutum ba zai iya ya gani ba wai za su zo don mutum bai sani gobe kuma bai sani abin da zai zo kamar anjima. Dole ne wasu lokaci mutum ya dan, ya dan, ya dan jimre ya, ya, ya yi aiki bayan lokaci amma ba kullum ba ne. Don irin aikin nan agreement ne ka yi da wanda ya baka aikin. To in ka gan zaka iya ka tsaya sai ka tsaya. Kuma ni wasu lokaci ina tsayawa. Gaskiya ina tsayawa in yi aiki bayan lokaci amma ba kullum ba. Don ka san lokaci kuɗi ne. Wasu lokaci mutum ya riga ya yi tsari ga, ga, ga, ga ranarsa. So dole ne mutum kuma ya, ya, ya, ya, ya lura da sauran ayyukan da yake da shi, aikokin da yake da shi a waje. So wasu lokaci mu-mutu-mutum yake, yakar dan yin aiki bayan lokacin aikinsa amma ba kullum ba.

Bari in gaya maku abubuwan da nake yi da safiya lokacin da na farka. Abu na ɗaya shine dole in mike jikina domin in farka sosai, dole ne mutum ya tashi ya don jijjiga, don barcin ta warware daga idonsa. So abin da nake yi ke nan zan don, zan, zan don farka in mike jikina don in tashi sosai in san barci ya, ya, ya, ya, ya farka daga jikina. Na biyu shine in yi addu'a. In na yi addu'a, in, in, in, in, in mike rana na zuwa ga Allah kuma in, in mike ayuka na zuwa ga Allah. In na yi haka sai ku gan zaman lafiya da kwanciyar rai ya zo min. Na uku shine in duba wayata in ga abubuwan da nake da su in yi yau. In duba kalanda ta, in duba list na, in san to abubuwa guda nawa ne nake, nake da su yau. Na duba sai in sani. Bayan wannan sai in fara tunani, in fara tsari in san to, ya zan yi abubuwan nan da na ce zan yi yau? Kuma na yi tsari na gama sai in tashi, in yi wanka, in yi shiri, in wanke fuska, in yi brush, in yi shiri. In na gama shiri sai na nema abincin da zan ci. Na nema abincin da zan ci sai na kama hanya in fara ayyukan da ke cikin rana. Shikenan.

Yaya kake bi-bikin ranar haihuwarka? Toh kusan ranar haihuwar mutum shine ranar da mutum yake murna kuma dole a yi bikinsa. Amma dai inda nike bikin ranar haihuwa na, ya dangana da yanayin kwanakin. In ina da kuɗi, kuɗi lokacin dole bikin ya yi daɗi. In kuma ba kuɗi lokacin, bikin ba zai yi daɗi sosai ba. Kuma wasu lokacin abokanai na suna nan ko ba su nan, yana affecting inda zan yi bikin. So in akwai kuɗi dole ne mutum yaɗan siya abubuwa, abubuwan daɗi, yaɗan bada kuɗi a yi mashi abinci, a yi mashi snacks da su small chops, sai, sai a yi mashi ko zobo ko kunu. Kuma ni nike, ina son awara so dole a yi awara ranan, ranar bikin haihuwa ta. Kuma sai in gayatar da abokanai na ce musu "to ina bikin ranar haihuwa ta su zo." In sun zo sai muyi rawa, muyi murna tare, mu ci su cake, mu ci su abinci abincin da aka yi sai ranar ya wuce. Kuma akwai su maganar abokanai na suke yi mun, addu'o'in da suke yi mun yana, ya bi a cikin ayyukan da suke cikin bikin ranar haihuwa na. Na gode.